Wannan irin waya kake fin amfani da shi? Wannan irin waya kake amfani da shi? Wanne irin waya kake amfani da shi? ina amfani da Android waya. Eh, sunan shi Samsung mobile. Eh, Samsung mobile a sifili biyar. So, ina amfani da Samsung mobile a sifili biyar waya. Ah.